Eh ina amfani da tafarnuwa yana da kyau. Magani ne sosai, yana maganin sanyi, yana maganin ciwon ciki, yana amfani sosai a jiki kuma ana dafa abinci da shi, yana da daɗi a cikin abinci, yana da ƙanshinshi, yana da kyau, yana da ƙarfi, yana maganin sanyin kashi, mura da tari da ciwon ciki.

Taga na da amfani a ɗaki ƙwarai dagaske. In an buɗe taga iska zai dinga shiga ɗaki zai-- za ka ji daɗin zama a ɗaki. Amma babu taga a ɗaki wuri zai zauna da zafi, za cututtuka da yawa za su dinga faru. Amma da tagan iska na shiga yana wuce mutum zai ji daɗin shi ƙwarai dagaske.

Ina da takalma guda huɗ-guda huɗu. Ina da takalman da nake zuwa unguwa da shi, ina da takalman da ina tafiya a cikin gida, ina da takalman da ina wanka da shi, ina da takalman da ina zuwa gona. Kuma takalman gonan nan yana da amfani sosai, yana tsare ni a cikin duka masifan da zan samu a gona.

Ina ajiye kuɗina a cikin banki kuma da asusu a gida ina boye shi da kyau don kada ko ɓarawo ko yara ko wani shege ya gani ya sata. In ban ajiye kuɗi da kyau ba ɓarayi za su sata amma ina ajiye kuɗi na a banki da asusu don ina boye asusu na ƙarƙashin gado.

Abin da na fi son sha shine kunun zaki. Kunun zaki yana da daɗi, yana da aminci kuma yana da kyau a jiki. In ka sha kunun zaki za ka ji daɗi. In an saka shi a cikin firiji kuma zai sa shi yayi sanyi, ka sha shi da daɗi, da daɗi sosai.

Na iya hawan keke sosai sosai. Na iya tuƙa keke, ina tuƙa tun na ke nan a yaro har da na yi girma har yanzu ina tuƙa keke. Na iya gudu da shi sosai sosai. In shiga lambatu, in shiga hanya mai kyau ina tuƙa keke. Na iya tuƙa keke sosai sosai.

Na fi son hawan matakala. Don matakala kana tafiya kana motsa jiki. In kana da jiki maka kana tafiya matakala jikinka ka ji daɗi jikinka nauyin zai ragu. Amma kana tafiya a kan lift, lift zai ɗauke ka kawai kana tsaye a wajen ɗaya ka danna button sai ya kai ka kawai inda zai kai ka ya ajiye ka.

Ina wanke kayayyakina da safe domin in na wanke da safe da wuri so-so-so that, so that ya bushe da wuri. Amma in ban wanke da wuri ba ka san ba zai taba bushe da wuri ba. Ina wanke da wuri don in samu iska ya busa, rana ya busa, ya bushe da wuri in naɗe su, in adana.

Yadda nake magance matsaloli a wajen aiki shine in akwai damuwa a wajen aiki tsakanin mutane ina basu shawara, ina raba faɗa, ina musu gargaɗi ayi zaman lafiya, zaman tare yafi komai matsala baya kawo komai saidai fargaba da wahala.

Farko ina isa ofis ina gode wa Allah, ina addu'an gode ma Allah da ya kani ofis lafiya. In goge wajen zama na, in share, in adana tebur dina. Kafin nan, in san, in duba abin da nake aikin da nake da shi a ofis a ranan, sai in san abin da zan fara yi da shi.

Na fi son shayi sosai akan kofi, domin shayi yana da daɗi, yana da garɗi ka ji shi da daɗi. Amma kofi yana nan da ɗaci. In ba da ya ji suga ko madara mai sosai ba, ba za ka iya ka sha kofi ba. Amma shayi ko babu suga, ka sha shayin ka ka ji da daɗi.

Na fi son kyautan kayan abinci ma jama'a. Dalili shine yunwa yai yawa yanzu. Ba abun da mutane sun fi so a rayuwa yanzu banda su samu abinci su ci su gode ma Allahnsu. Kuma kyautan abinci na ke yin shi sosai sosai fiye da kowane kyauta.

Ina amfani da intanet ba iyaka, don ba zan iya kirga ko suna nake amfani da intanet ba. Domin ina amfani da intanet sosai sosai. Ina duba abubuwa a intanet sosai sosai. Intanet yana da amfani, yana da muhimmanci kwarai kwarai a rayuwar mu na yau da kullum.

Eh, ina karatu kafin in kwana domin karatu, yin karatu da daddare yana da kyau. Wuri yakan yi shiru. In ka yi karatu da daddare, lokacin da ka karanta ka ji, ka gane abun da kake karanta domin babu motsi, babu wanda zai dame ka da surutu. Za ka ji daɗin karatu.

Na fi son kayan zaki sosai sosai akan gishiri. Don gishiri bai da daɗi a baki saidai in an yi miya da gishiri a iya ci. Amma kayan zaki in za a sha kayan zaki ya fi daɗi su lemo, su ayaba, su abarba suna da daɗi sun fi gishiri.

Eh ina kulle ƙofa kullun kullun don dalili cewa kada abubuwa mara kyau su shiga mana gida. Kulle ƙofa yana da amfani don ɓarayi, don macizai, don ɓeraye da su sauro da su kaska ba mu so su shiga mana gida shiyasa muna kulle ƙofa kullun.

Eh ina cin citta a abinci. Citta yakan ba abinci daɗi, citta yana da amfani a jiki. Citta kuma yana maganin mura, yana magungunan cututtukan sanyin kashi, yana bada ƙarfi, yana bada sa bakin mutum ya ji daɗin kana cin abinci.

Ni fa na fi son fanka akan AC. Fanka yana ba da iska a hankali, a hankali, a hankali kuma yana da daɗi. Za a buɗe windo iskan waje ya shiga cikin ɗaki, iskan ciki ya fita. Amma AC za a kulle windo dukka iska sanyi ya kama kai, shi shiga maka kasusuwa, shiga maka kirji.

Na fi son miya mai zafi. Domin in to ya yi sanyi man ka samu miya mai zafi za ka ci abincin ka ji daɗi. Cikin ka ba zai dame ka ba, cikin ka ba zai murɗa ba, cikin ka ba zai, ba za ka samu ka yi zawo ba. Za ka ji daɗi in kana cin to da miya mai zafi.

Ina jagor, ina jagorantar mutane a hanyar da ta dace, ina ba su shawarwari masu kyau, ina lura da su, ina nuna musu hanyar da su ma zasu zauna da mutane a cikin kwanciyar hankali, ba tashin hankali, ba masifa a zaman lafiya. Ina koyar da musu zaman lafiya.

Wasan da na fi so in yi shine kwallon kafa. Kwallon kafa baya nuna bambancin addini, baya nuna bambancin yare-yare, baya nuna bambancin kabilanci, yana kawo zaman tare, yakan kawo zumunci, yakan kawo fara'a, yakan kawo kusanci da juna, yakan kawo ƙauna da juna.

Biki da na fi so shine aure. Lokacin aure jama'a duka za su taru, dangi duka za su zo a cigaba da hidima, a yi ta dariya. Dangin da aka daɗe ba a gan su ba lokacin wannan bikin auren kowa zai taru, kowa zai zo, kowa zai ba da gudunmawanshi. 'Yan uwa duka za su taru.

Ranan haihuwar mu muna yin babban biki. Jama'a dangi duk suna taro, suna murna da wannan sabon yaron da ya shigo gidan, sabon yarinya da aka samu a gida. Ko wa nada da farin ciki ana taro, ana biki, ana cin abinci, ana shaye-shaye, ana kiɗin ganga, ana rawa.

Eh ina amfani da ruwan rijiya. Da ruwan rijiya shi ya fi kyau, yana da daɗi, yana da sanyi kuma yana da kyau ba datti a ciki. Ruwan rijiya kullum yana da amfani mai sosai, mai sosai. Tun da ba saya muke yi ba muna da rijiya a gidanmu kuma muna amfani da ruwan, yana taimake mu.

Naka rubuta rahoto ko wane ƙarshen sati ran Juma'a. Bayan daga Litinin zuwa Juma'a, za'a tattara su rahoto sai a rubuta a'aje shi. Domin a je rahoto duk gobe an nema abin da ya faru a cikin sati kananan da shi a rubuce.

Ina da takalma guda uku. Ina da slippers da nake tafiya ina amfani da shi a cikin gida. Ina da takalma da ina zuwa unguwa da shi. Ina da takalma kuma guda wanda nake sa ina zuwa wajen aiki da shi. Takalma guda uku.

Tabbas ina son karanta littattafai. Don karatun littattafai yakan kara min ilimi, yakan kara min koyaswa, yana nuna min abin da ban gane ba. Yadda nake karanta littattafai ina gane abubuwa sosai sosai. Karatu na kuma yana karfafa ni in san abubuwa sosai a takarda.

Gidanmu yana da jan kasa, yana da taɓo kuma yana da yashi a tsakar gida. Akwai yashi a tsakar gida sosai kuma muna share yashin nan yana da kyau. Muna zama a kan yashin kuma muna jin daɗin amfani da yashin.

Ina cin abinci da hannu. Dun tun asali mu ƴan Arewa an koya mana cin abinci da hannu ba da cokali ba. Cin abinci da hannu ya fi daraja, ya fi inganci, ya fi manufanci. Dun tun asali tun kakannin mu da hannu ake cin abinci kuma haka aka koya mana cin abinci da hannu.

Na fi son fim na Hausa wanda ake koyar da tarihin gargajiya, tarihin mu da kuma yadda yara za su girma da ladabi. Fim da ake nuna kwanciyar hankali da ake jawo kan mutane su yi zaman lafiya, su yi zaman tare kuma a san juna. Shi ne fim da na fi so.

Abun da nake shirin yi a ƙarshen mako shine ina so in je ziyara ma yaran 'yan uwana a makarantansu. Muna so mu kai musu kayan abinci da kayan shafe-shafe na wanka da su sabulu da kayan abincin yan makaranta su garin kwakes su madara.

Nakan wanke kayayyaki na da safe domin ya samu rana mai kyau da iska ya busa shi su bushe da wuri kafin in nannaɗe su da kyau da kyau in kwashe in shigar da su gida in sa a cikin akwati na in rufe su.

Eh ƙwarai dagaske ina shan ruwan 'ya'yan itace kamar itacen mangwaro. 'Ya'yan mangwaron in an matse ruwan su ana sha. Ina sha. Ina matse ruwan lemu, ruwan abarba duka ina sha. Ruwan su kuma yana da daɗi, yana gina jiki, yana ba da ƙarfi, yana ƙara jini a jiki.

Irin wasa da nake a waje ina wasan kwallon kafa da abokanaina. Da yamma wajen karfe huɗu za muje fili muje mu buga kwallon kafa. Da abokanaina, da ƴan anguwan mu, da wasu ƴan anguwa duka sukan zo mu taru mu haɗa kan mu muna wasan kwallon kafa.

Ba na amfani da mataimakin murya domin ina magana da ƙarfi. Jama'a ma suna jin abin da nake faɗi kuma muryana yana nan tsaf. Yana fita da kyau, da ƙarfi da kowane maganana jama'a suna ji suna ganewa. Ba sai na yi amfani da mataimakin murya ba.

Mukan yi taro a mako so ɗaya, a sati ranar Lahadi. Ranar Lahadi dukkan mu dangi da makwabta dukkan mu da muke kusa a unguwa muna taro. Ko wani Lahadi mu tattauna abubuwan da ke faruwa a unguwa, da mu san matsaloli mu kuma san yadda za mu kawo karshen matsalan.

Eh tabbas ina sa hula. Hula abun mutunci ne, abin ba da girma, abin ladabi ga iyayenmu. Muma haka mun girmamun ga iyayenmu suna sa muma haka muma muna sa hula. Don hula yana da muhimmanci. Hula na da tarbiyya, hula na da nufin asiri.

Na fi son hawa matakala akan lifta. Matakala yana sa ka motsa jiki jiki. In jikinka na da ruwa ka hau matakala ka yi tafiya akai jikinka zai warware ka ji daɗin tafiya ka yi motsa jiki amma lifta in ka tsaya a waje ɗaya bayan a waje ɗaya za ka buɗe ka wuce amma matakala ya fi kyau.